Inda nake haduwa da abokan cinikayi, wani lokacin nakan kira su a waya sai mu saka lokaci mu saka guri sai mu je mu hadu. Wani lokaci kuma mukan hadu ne a kasuwa amma sau tari da yawa dai na fi kiransu sai in faɗa musu ga inda za mu hadu, zamu tattauna abubuwan kasuwanci amma sometimes lokaci kuma da yawa mu haɗo haka.

Hanun da nake amfani da shi shine na fi yi amfani da hannun dama. Domin duk abun da nakeyi ingana su abun yayi kyau to nakan yi amfani da hannun dama ne akan hannun hagu. Dudda dai hannun hagu shi ma ina kan amfani da shi. Amma wajen kwarewan aiki na fi kwarewa na yi aiki amfani da hannun dama na.

Yadda nake bikin ranan haihuwa na duk shekara, nakan dafa abinci in gayyace yan uwa da abokan arziki a zo gida a ci abinci, a sha, da ko masu kiɗa a yi kaɗe-kaɗe a yi rawa haka sannan kuma sai na ba kowa gift wanda ya zo zan ba shi kyauta.

Siyayan da teburin mu yake na gurin aiki babba ne saboda ofis din mu babba ne, yana nan kaman falo ne. To teburin mu yana nan babba sannan kuma launin teburin mu ja ne. A kewaye yake da kujeru sannan iya da ɓangarori guda huɗu. Ko wani ɓangare akwai mutum takwas, nan ma mutum takwas da suke za.

Sosai ina amfani da ruwan ƴaƴan itace, kamar ma a ce ruwan ƴaƴan itace, irin ruwan mangwaro, kankana, abarba haka da su lemu. To nakan haɗa su wuri ɗaya na matse ruwan na sha. Idan na ji jiki na ba na jin daɗi, na sha ruwan ƴaƴan itace.

Gaskiya ta yadda na ke jure zafi. Lokacin da ake zafi, in na shiga ɗaki ba na kulle ƙofa. Nakan bar ƙofa na a buɗe sannan taga na ma ya kan kasance a buɗe. Sannan cikin ɗakin za ka samu na kunna fanka ko kuma na kunna na'ura mai sanyi da ya sa ɗakin yayi sanyi sosai. Sannan zan kwanta babu kaya jikina.

Furen da na fi so, shine furen auduga. Dan a duk lokacin da auduga ta fito ta fashe ta fara yin fure, nakan zo in zauna nakan kalle ta. Saboda kallon furen auduga, yana kara karfin ido. Sannan kuma, yana kara sa jiki nishiadi yya. Haka zaka dinga jin nishadi a ranka.

Ko da yaushe, in ina zauna cikin ɗakina nakan buɗe taga domin bana son in zauna ɗaki babu haske. Nakan buɗe tagana domin in samu haske daga rana sannan kuma nakan buɗe tagana domin na samu iska. Dan iska yana inganta lafiyar jikin ɗan adam. To nakan buɗe taga a duk lokacin da nake ɗaki.

Ina sayan kaya a yanar gizo sosai sosai domin lokacin kana son ka samu kaya masu inganci da ka je shago ka saya, gara ka saya kaya a yanar gizo. Sannan kuma akwai sauki wajen saya, sannan kuma ga sauki saboda za a kawo maka shi har inda kake. Wani kan saya kaya a yanar gizo sosai da sosai.

A duk wata, muna biyan kuɗin wutar lantarki saboda a yau muna amfani da mita. Wani lokaci, mu kan biya naira dubu ɗari da hamsin kuɗin wutar lantarki, amma in muka yi amfani da dutsen guga, ko muka yi amfani da electric kuka da wutar, wani lokaci mu kan biya dubu ɗari uku.

Yanda nake gina dangantaka ta kasuwanci tsakanina da masu sayan kayayyaki na akwai kyakkyawan fahimta sosai a tsakaninmu. Nakan gina dangantaka da su sosai ta hanyar in kira su mu zauna su bani shawarwari a kan kasuwanci da kayan da suke bukata sannan kuma nakan kawo musu ingantattun kaya.

Gaskiya yanayin da nafi so nafi son yanayin lokacin damuna. Domin lokacin damuna yanayi ne wanda koda yaushe akwai ni'ima. Babu zafin rana, babu rashin iska sannan ga ganyaye ko da ya sun fito kuma ina son kallon ganyaye, so na fi son lokacin damuna.

Yanda nake magance damuwa aiki, na kan kalli yanayin damuwan ne, sai in duba in ga ta wane hanya ya kamata a magance wannan damuwa. Sai im naimi wanda suka fi ni ƙwarewa ta wannan aikin, na faɗa musu su ba ni shawara. In suka ba ni shawara akan hakan, sai in zo na gyara aiki na akan aikin da nake yi.

Yanda nake kula da gashi na shine kullum nakan wanke shi. In na wanke shi akwai mayuka masu kyau, masu inganci wanda nake amfani da su wajen da suke saka gashi na laushi kuma yakan ƙara mai tsayi sannan yakan ƙara mai baƙi. Sannan nakan wanke shi kuma nakan taje shi nakan shafa mar mai sosai da sosai.

Yanda nake magance ƙoke-ƙoke na jama'a, eh na ji ƙoke-ƙoken jama'a, nakan kira jama'an dukansu sai mu zauna kowa ya yi ƙoke-ƙoken shi a gabana. In yayi ƙoke-ƙoken shi a gabana ni kuma sai in kaai maganan gaba. In nakai maganan gaba duk yanda aka yanke hukunci sai mu zo mu zauna mu gyara wannan matsalolin.

Abu mafi muhimmanci a cikin abokantaka shine abokin da duk wani abu da ya samu na cigaba a rayuwa. To in har akwai hanyar da zai kira abokinshi, shi ma zai saka shi domin su cigaba tare, a gudu tare, a tsira tare. Wannan shi ne abu mafi muhimmanci a abokantaka.

Ina amfani da matashin wuya sosai domin duk lokacin da na kwanta babu matashin wuya, wuya na yakan yi ciwo. Bana ma iya barci in babu matashin wuya. Na fi son kwanciya da matashin wuya akan in kwanta babu matashin wuya. Kwanciya da matashin wuya na mun dadi sosai.

Aikin gida da nake yin shi kullum, kullum wanda ya zama dole kullum ina yi shi ne da safe in na tashi a gida nakan ɗauki zanzaya na share gidan gabakidaya. Don min gida kullum sai an share shi domin tsafta tana ƙara lafiya ga mutanen gida. Bana barin gida na da datti, kullum nakan share gida.

Gaskiya ban cika son cin abinci me yaji ba. Abinci na fi son in ci shi babu yaji. Domin cin yaji bayi da alfanu a jikin ɗan adam. Domin in mutum yana da ciwo kamar ulcer in ka ci yaji ya kan tayarma da wannan ciwon. Amma ka ci abincin da babu yaji ya fi amfani a jikin mutum.

Ba na jure barkonu mai yaji a cikin abinci sosai. Domin idan barkonu ya yi yawa cikin abinci, yakan hana ni cin abincin. Gaskiya ba na jurewa. Ni ba na ma son barkonu a cikin abinci. Na fi son in ci abinci wanda barkonun shi yake madaidaci.

Ina cimma manufar tallace-tallace na sosai domin kayan da nake siyowa na kasuwanci na. Idan har na saka su a gidan talabijin aka tallata musu, to cinikin da nake yi yakan fi yawa a kan kayan da nake sarowa wanda ban tallata su ba. Tallace-tallace yana ƙara min kasuwa sosai da sosai.

Sosai da sosai ma ina jin kukan zakara kullum saboda a gidan mu muna kiwon kaji sannan maƙwabtan mu suna kiwon kajin na gida sosai. Wata ramma da safe kukan zakara ne ke tada mu daga bacci don babu ran da gari zai waye zakara bai kuka ba. Daga cikin gidanmu zuwa maƙwabtan mu zuwa gefen unguwar mu gabaki ɗaya akwai zakaru.

Ina iya yin iyo sosai sosai. Na iya iyo sosai. Domin iyo iya daga cikin wasannin da na fi so. Wani lokaci ma mukan je kogi muje mu shiga ruwa muyi ta wasa na iyo. To ina iya yin iyo sosai a ko ina, sannan kuma ko wani hali ya same ni in shiga ruwa nakan iya yin iyo domin sai ce cikaina.

Inda nake dawowa gida, wani lokaci na kan dawo a kan mashin, wani lokaci na kan dawo a mota, sannan wasu lokutan na kan dawo a kafa. Amma duk inda na je, in zan dawo gida, na fi yawan dawo a kan mashin. Wani lokaci kuma in bani da kuɗi sayan tako da kafana, amma dawowa a kan mashin ya fi yawa.

Wasan da na fi so, shi ne wasan ƙwallon ƙafa. Ina son wasan ƙwallon ƙafa sosai domin ina buga wasan. Ni ɗan ƙwallon ƙafa ne, sannan kuma ina son ina kallon wasan ƙwallon ƙafa. Shi ne wasan a cikin wasanni, wasan da ya fi burge ni. Nakan iya kai awa huɗu zuwa biyar ina kallon wasan ƙwallon ƙafa.

Ƙasan da yake cikin gidanmu ƙasa ne wanda yake da launin baƙi, domin gidanmu ƙasan ciki ƙasa ne wanda laka ne, to lakan ma irin baƙin lakan nan shine ƙasan da yake cikin gidanmu. Amma ta wani gefen kuma akwai farin ƙasa ta wani gefen baƙi amma baƙin yafi yawa.

Abincin da yake sani inji daɗi sosai, sosai a rayuwa na in ina cin abincin nakan ji daɗi sosai shine a dafa shinkafa da wake da mai da yaji. Domin ina cin shinkafa da wake da mai da yaji bana ma son ya ƙare. Wani lokacin ma ya kan ƙare ban sani ya ƙare ba. To shinkafa da wake shine abincin da yake sani inji daɗi.

A kullum nakan fara aiki da misalin ƙarfe takwas na safe. Domin lokacin ne ake buɗe ma'aikatan mu. Da ƙarfe takwas na safe shine lokacin da nake fara aiki. Domin in ka haura ƙarfe takwas ma ba ka zo gurin aiki ba, to shine ka yi latti. Amma ƙarfe takwas na safe shine lokacin fara aiki na kullum.

Shagon da na fi son zuwa a unguwar mu akwai shaguna da yawa. Akwai mai shagon sayar da kayan masarufi, akwai mai shagon aski sannan akwai mai shagon sayar da Ice cream. Amma na fi zuwa shagon aski domin kullum na kan so in je shagon domin aman gyaran fiska. Gaskiya shagon da na fi son zuwa shine shagon aski.

Abun da ya fi sa ni yin dariya sosai shine ace a lokacin da nake kallon wasan dambe. Duk lokacin da nake kallon wasan dambe to duk lokacin da aka ce an ɗaga ɗaya an buga shi a ƙasa to nakan yi dariya sosai da sosai. Gaskiya wasan dambe kan sakani nishaɗi sosai kuma ya kan sa ni dariya sosai sosai.

Ina amfani da kafofin yaɗa labarai, so suna da yawa wanda nake amfani da su, amma nafi amfani da kafafen watsa labarai na Facebook. Sannan na kan yi amfani da WhatsApp, na kan yi amfani da Twitter, na kan yi amfani da Telegram amma nafi amfani da WhatsApp da Facebook domin kullum su ne nake fara dubawa.

Abin da nake yi don, don nishaɗi shine wasa na motoci. Nakan kunna ko a waya na game na gudun mota to yakan sa ni nishaɗi sosai. Duk lokacin da nake so in samu nishaɗi, nakan ɗauki waya na in shiga wasan motoci inta tsere tsere, yana sa ni nishaɗi.

Inda nake shaƙatawa lokacin hutu. A duk lokacin hutu nakan ɗauki kujera in shiga lambu wurin da yake da ƴaƴan itatuwa in zauna, in ɗauki jarida ina karantawa sannan in samu ruwa mai sanyi a kofi yana gefena. To haka ne shine abubuwan da nake aikatawa lokacin hutu na shaƙatawa.

Nakan ƙidaya kayayyaki na sau uku zuwa sau huɗu. Domin kullum inna tashi inna ɗauki kaya zansa saina ƙidaya sauran kayayyakin da suke ciki. To nakan ƙidaya sau biyu, sau uku, sau huɗu amma na fi ƙidaya sau biyu a rana. Domin nakan canza kaya sau biyu da safe da yamma.

Inda na fi yawan tofar da miyau shine ko na je miyar da maini na cikin ɗakin da kanta shinfita waje sai in je hanyar bayan gida akwai wani randa to na ƙasa da muka ajiye a gurin nake tofar da miyau ina nafi tofarwa a gurin sai dai kuma ina waje kanta tofar a duk in da ya same ni.

Yanda nake inganta aiki na so nakan yi amfani da ilimi na, da kwakwalwana duk wani aiki da aka bani nakan yi ƙoƙari na yi shi da kyau, da kyau sosai. Kuma na kan sayi kayan aiki ingantattu wanda ba lokal kayan aiki ba. Na kan sayi kayan aiki ne masu inganci sosai wanda, duk wanda na mai aiki da zai ji daɗi.

Gaskiya biredin da nafi so akwai wani biredi da ke kusa da mu na kamfanin White Light. To shine biredin da nafi so. Domin suna inganta biredin su, iya da daɗi sosai, gashi yakan ji bota suna samar ƙwai da madara. To gaskiya biredin su yana da daɗi. Waƴansu karan ma sukan sa masa kwakwa a cikin.

Ta yanda nake bada ra'ayi wurin, wurin aiki nakan tara duka ma'aikatan da suke ƙarƙashina sannan na raba ma kowa aikin da zai yi. Sannan kuma in naga kana aikinka yanda bai kamata ba, nakan, zan canja maka wurin aiki, sai in dubi wanda fika kwazo in dawo da shi wurinka. Yanda hakan nake rarraba ra'ayina wurin aiki.

Idan muke aiki tare da ƙungiya, ƙungiya sukan ba mu aiki mu kuma mu kan je mu gudanar musu da ayyukan su. Idan muka gama sai mu dawo musu da jawabi na ayyukansu, su kuma su duba su gani in aikin mu yayi kyau, za su ce mana aikin mu yayi kyau. In bai kyau ba za su ce mana ga wurin da za mu gyara sai mu je mu gyara. Haka muke aiki da ƙungiya.

Ina nake zubar da shara, nakan tara su wuri ɗaya a cikin kwandon raga na in suka taru sai na fitar da shi waje. A waje akwai babban wurin zubar da shara wanda in na je na ajiye sharan a wurin. Suma in sharan ya taru akwai mota da yake zuwa ya ɗebi shara a wurin sai ya kai bayan gari ya je ya zubar.

Ina yin kiran bidiyo sosai da sosai. Idan ace na jima ban ga mutum ba, to nakan kira shi da kiran bidiyo domin mu kalli fiskan juna, inji muryar shi kuma na kalli wurin da yake zama, shi ma ya kalli na wa da inda nake zama. Gaskiya nakan kiran bidiyo sosai domin nakan ji dadin kiran bidiyo.

Muna da, muna da fanka a ɗakin mu sosai domin ɗakin mu ɗaki ne wanda yake hada zafi. Idan in ba fanka ma ɗakin, zaman ɗakin ba zai yiwu ba. Domin saka fanka a ciki lokacin zafi mukan kunna fanka domin mu samu zama a ciki, mu samu iska, mu ji daɗin zama.

Abunda nake ci a gurin aiki, in naje nakan ci shinkafa da wake, nakan sha shayi da burodi. Su ne abubuwan da nafi ci in naje gurin aiki. Sannan kuma nakan sha kunu. Haka, nakan sha shayi, nadan sha kunu. Su ne duk abubuwan da nake so.

Gaskiya babban burin mu a wurin aiki shine duk aikin da aka ce an ba mu, ya zamana mun yi aikin, aiki mai inganci sannan mun kammala aikin lafiya. Sannan wanda muka mawa aikin ya zo ya kalla aikin, ya ji daɗi, ya tabbatar aikin da ya bayar an mai aiki daidai da daidai da kuma aiki mai inganci.

Ina yanka farce, a sati nakan yanka farce sau ɗaya domin dogaran Juma'a nakan yanka farce. Amma wani lokaci, a kafin Juma'ar yazo, nakan ɗauki reza sai na gyaran farce da shi wanda zan zo na kankare sama saman ne domin har farcen ya haske. Amma duk Jumma'a nake yankan farce.

Ina sanya safa a kafa na amma ba a kullum kullum ba. Domin duk lokacin da aka tashi da hunturu lokacin sanyi to a lokacin nake sa safa a kafa na amma lokacin da ba lokacin sanyi ba lokacin zafi nakan bana sa safa a kafa na nakan sa takalma na ne kowane fitana amma lokacin sanyi nakan sanya safa sosai.

Ina sha madara sosai kusan kullum. Kullum in zan sha shayi nakan saka madara a ciki domin ina jin daɗin amfani da madara sosai. Yasa kullum nake shan madara, yakan ƙara mun lafiyan jiki sosai sannan yakan gyara mun fata, yakan ƙara ƙarfin gangan jiki.

Ina kallon wayata kusan kowane sa'a, domin ni na ina ma mutum ne ma'abocin amfani da waya, to duk wani sa'a nakan ciro wayata in kalla. Amma wani lokacin in aiki ya mun yawa nakan kalli wayana sa'o'i, irin sa'o'i goma zuwa sa'o'i takwas.

Launin da na fi so shine launin fari. Domin ko da kayayyaki na ne farare sun fi yawa a ciki. Ina son in ga mutum ya sa kaya mai launin fari. Fentin ɗakina fari ne, gida na ma fentin ta fari ne, sannan mota na fentin shi fari ne. Ni mutum ne mai son farin abu. Gaskiya launin da na ke so fari ne.

Eh muna da bokitaye dayawa a cikin gidanmu, sannan wani bokitin ana amfani da shi wajen wanka, wasu wani bokitin kuma aka amfani da shi wajen wanki. Sannan akwai bokitin ko da mukan ajiye wa domin mu tara ruwa. Bokitayen gidanmu dai gaskiya sun guda huɗu ne amma mun fi amfani da guda biyu, na wanka da na wanki.

Nakan daidaita aiki da rayuwa, sannan kowane abu nakan ba shi muhimmancin shi. Lokacin aiki nakan ba wa aiki muhimmancin aikinsa, sannan lokacin wasu mu'amala na kuma na rayuwa, shi ma nakan ba shi lokacin shi. Dukansu nakan ba su daidaito, kowa da yanda ya danganci haka. Nakan, nakan ba wa aiki muhimmancin rayuwa na kuma.

Ina amfani da matashi guda biyu. In duk sati nakan canja matashi domin nakan canja ko da biyu-shidin garma nakan canja shi a duk sati. To matashina ma guda biyu ne. Nakan canja ɗaya zuwa sati in yi in sake amfani da ɗayan. Matashi biyu nake amfani da shi a dai rayuwana.

Wasan da nake yi a waje shine wasan ƙwallon ƙafa domin ina son wasan ƙwallo. In na taso daga wurin aiki da ƙarfe huɗu na yamma, nakan shirya in tafi fili domin yin wasan buga ƙwallon ƙafa. Ƙwallon ƙafa shine wasan da nake yi a waje domin ina son wasan ƙwallon ƙafa sosai.

Ina kammala aiki akan lokaci domin duk aikin da aka bani nakan kalla yanayin girman aikin yake. Sannan sai in faɗi lokacin da zan kammala wannan aiki, to nakan yi ƙoƙari in kammala aikin akan lokacin da na faɗa. Gaskiya nakan dage sosai ne aiki in kammala shi akan lokaci ba tare da na cimawa.

Idan na ci abinci, na rage shi ne, ragowar abincin nakan fita da shi waje in samu yara almajirai na ba su ragowar abinci. Amma wani lokaci ma ko da ba rage abinci ba, nakan fita na ba wa almajirai. Amma na rage abinci ko da kaɗan ne ba zan zubar da shi ba. Nakan je ni in kira yara in ba su domin ba na son ya sarra abinci.

Gidan abincin da na fi so, gaskiya na fi son gidan abincin da ake saida masa a gurin domin gidan da ake yin waina. Da na anguwanmu ne gidan abincin na fi son shi. Na fi zuwa gurin kuma dan sauran gidajen abinci. Nakan je gidajen abinci da yawa amma nafi son gidan abincin da ake saida waina.

Ina cin salad sosai domin duk abinci in zan ci, in ace shinkafa ne har aka yi da wake irin da mai da yaji to nakan yanka salad akai, ko da shinkafa ne aka dafa jolof shima nakan yanka salad akai. Wani lokaci kaman nakan yanka salad ɗin haka kawai in saka mai, in ɗan saka mai yaji kaɗan sai in ci. Ni ina son salad sosai.

Tabbas, ina ba da shawara sosai a wurin aiki domin duk lokacin da muka samu aiki, in na ga akwai hanyan da za a bi wanda a tunanina za mu gama aikinmu cikin inganci sosai, nakan kira abokan aikinmu gaba ki daya sai in ba da shawara ta yanda za mu yi aikinmu cikin inganci kuma cikin.

Eh, ina gaishe da mutane gaskiya. Gaisuwan da nake yi wa mutane gaisuwa ne cikin girmamawa. Idan aka ce maka mutum ya girme ni, kafin na gaishe shi na kan durƙusa kaɗan ko in tsuguna sai na gaishe shi. In ka na gaishe da mutum wanda yake a tsaye, zaka samu sa'a nane ko kuma wanda bai kai ni ba.

Eh nakan tsarkake gidan mu sau biyu a rana. In tashi da safe kullum zan ɗauki tsintsiyar sai na share cikin gida. In na gama shara sai na shirya in tafi gurin aiki. In na dawo da gurin aiki, irin da yamma haka tayi sosai, irin karfe biyar, gidan ya danye ƙura nakan ɗauki tsintsiya in sake tsarkake gidan.

Eh gaskiya ina tauna goro wani lokaci kuma gaskiya bana son tauna goro amma idan na ci abinci na ƙoshi sosai. Na kan so in tauna goro domin goro yakan daidaita mun cikina amma ba kullum nake son in tauna goro ba. Lokaci dai zuwa lokaci na kan sha'awan ace na tauna goro.

Launin labulen da yake ɗakina shine mai launi, launin ja. Domin shine launin da na fi so a rayuwana. Ina son launin ja, shi yasa labulen ɗakina ya kasance ja, kujerun ɗakina ja, kafet ɗina ja, to duka launin da ransa ni in ba jan launi na saba gaskiya baya burge ni.

Inda nake koyon fasaha sabo shine a lokacin da naga mutum yana ƙirƙira. Duk lokacin da naga mutum yana ƙirƙira, nakan natsu in bada hankalina sosai naga ya yake wannan ƙirƙira. To, ta wannan hanyar ne nima sai na koya in zo in jarraba. To, ta irin wannan hanyoyin nake koyon fasaha.

Eh gaskiya na kan kunna Bluetooth dina sosai don kullum in na dawo na kan kunna Bluetooth dina na haɗa shi da speaker a ɗaki na yi kallo ko da na je gurin aiki na kan kunna system dina, sai haɗa shi da Bluetooth dina in dinga recording abubuwa ina je. Ina kunna Bluetooth.

Abun da nake shirin yi a duk ƙarshen mako, nakan shirin in shirya ƙarshen mako in ɗauki iyalina mu fita mu je mu ziyara, mu yi gaishe-gaishe. Sannan in mun gama gaishe-gaishe gidajen ƴan uwa da abokan arziki, sannan mukan je kasuwa sai mu je mu yi sayayya. Kowa ya zabi abun da yake so.

Abubuwan da nake yi domin kiyaye lafiyata shine nakan tsaftace gurin da nake zama muhalli na. Sannan duk wani abu da yake mai datti nakan guje shi. Nakan yi ƙoƙari in yi amfani da wasu abubuwa masu inganta lafiyar jiki. Su ne abubuwan nake yi.

Eh gaskiya nakan rera waƙa a lokacin wanka. A lokacin da na gama wanke jikina soso da sabulu in nazo ina zuba ruwa a kaina irin ruwa mai dumi haka nakan ji wani daɗi a cikin rai na har ya zamana ina rera waƙa. Wani lokaci har murya na ya fito wa jama'a ana ji na.

Nasarar da muka samu a gurin aiki, babban nasarar da muka samu a gurin aiki shine wani aiki da wani kamfani ya bamu na yin posta. So munyi aikin da kyau, postan shi ya fito da kyau har shi wanda muka ba wa aikin ya zo ya kira mu ya bamu award. Wannan shi ne babban nasarar da muka samu.

Eh, abincin gargajiya da na fi so shine abincin da ya kasance abinci ne na yaranmu wanda sunan wannan abincin ɗan wake. Da duk lokacin da aka yi mana abincin gargajiya ɗan wake aka saka shi aka haɗa shi da toka, ya aka samar mai da yaji to wannan abinci yana burge ni don ni batarine.

Gaskiya abun da nake yi a lokacin da ake ruwa, ruwan sama in ana ruwan sama nakan koma cikin ɗaki in zauna ko in kwanta nayi bacci domin a wannan lokacin nakan samu nayi bacci na samu ni tsuwa kwakwalwa na ta dawo dai dai da dai dai. Gaskiya lokacin da ake ruwan sama nakan kwanta inyi bacci na.

Ina yin aiki sosai bayan lokaci domin idan aiki ya mun yawa kuma aikin ya kasance aiki ne mai mahimmanci in kuma lokacin aikin ya yi na tashi aiki, na kan dawo gida bayan lokaci in dauko ragowar sauran aikin da ban ƙara sa gurin aiki ba sai na yi shi. Shine aikin da nake yi bayan lo.

Eh ina amfani da application da yawa domin saƙonni irin su application na, eh Satoshi sannan kuma nakan so. Na fi jin daɗin amfani da application na AI domin shine application mai inganci wanda yake tura saƙo cikin sauri cikin sauƙi.

Abincin da na fi so shine shinkafa. In aka dafa shinkafa ko ya take, inda sunanta shinkafa to nakan ji daɗinta. Ko a haɗa ta dafa shinkafa da wake da mai da yaji ko kuma a dafa shinkafa jollof ko a dafa shinkafa haka da doya indai shinkafa na cikin abinci na.

Gaskiya ina karɓan ƙira a wurin aiki sau da yawa, amma akasari na kan karɓi ƙira a wurin aiki kaman da safe na kan karɓi ƙira sau biyar, sannan da rana na kan karɓi ƙira sau uku. Idan yamma tayi nazo ta shi na kan karɓi ƙira sau biyu, sau goma na ke karɓan ƙira a gurin aiki.

Inda nake tsara ayyukan da suka fi mahimmanci daga farko, duk aikin da aka mun in aiki ne mai mahimmanci, nakan tsaya sosai nai nazari akan aikin kafin na fara tsara ya aikin zai tafi. Sannan kuma in na tsara yadda aikin zai tafi kafin na fara aikin, nakan dauko manyan kwararru akan aikin.

Gaskiya ina jin tsoron kwari sosai da sosai. Domin kwari, wasu kwari daga cikin kwari suna cutar da mutum kamar irin su sauro. Sauro in ya cije ka yakan iya sarrafa maka da zazzabi wanda a lokaci zuwa lokaci in zan kwana a guri mai kwari nakan saya maganin fesa kafin na kwana.

Eh gaskiya, nakan share ɗakina sau biyu a rana. Idan na tashi daga bacci kafin in yi komai, nakan share ɗakina, goge bango sai na shirya na tafi gurin aiki. Da yamma in na dawo daga wurin aiki kafin dare ya yi na kwanta, na kan ƙara share ɗakin kafin na yi bacci.

Eh, nakan je kasuwanci sosai. Nakan tafiya kasuwanci, in tafi fatauci. Kamar lokacin damuna in aka ɗebo amfanin gona, nakan ziyarci ƙauye bayan ƙauye in je na saro abubuwa da amfanin gona masu sauƙi, sannan in dawo da shi cikin birni domin in sayar in samu riba.

Ina sauraron rediyo sosai don kullun da safe idan na tashi kafin na yi komai nakan kunna rediyo na inji labarai na BBC domin in san me duniya take ciki. Da yamma ma haka in na dawo nakan kunna rediyo na in saurari labarai. Haka ƙarfe tara nakan saurari labarai inji yaɗuna da safe.

Eh hanyoyi muna sadarwa a gurin aiki ta hanyoyi daban daban amma hanyar da muka fi sadarwa ta gurin aiki shine hanya ta yin amfani da wayan hannu. Muka ɗauki wayan mu kira abokan aiki in mun sada sannan wani lokaci kawai mukan tura messenger da wasika ya kai zuwa wani guri. Hannan ma ta hanyar sadarwar da muke amfani da shi.

Ina kare waya ta daga ƙwayar cuta ta hanyar amfani da application. Application wanda suke wanke kwakwalwar waya da kuma application inda suke hana ƙwayar cuta shiga cikin kwakwalwar waya. Akwai application da yawa acikin waya na wanda suke kare waya daga kamuwar ƙwayar cuta.

Gaskiya ina son, ina son nama sosai amma naman da na fi so shine naman shanu. Shi ne naman da na fi jin daɗin cin shi amma sauran naman ma ina son su. Amma naman shanu ya fi ni a guri, na ya fi burge ni. Nakan ci shi in ji daɗi a rai na sosai. Ina cin naman shanu.

Gaskiya a kusan ko da yaushe indai har na saka manyan riga to nakan sanya hula a kai. Dan ni a rayuwa na fi ma'amali da manya-manyan riguna shiyasa kullum ake yawan ganina da hula. Amma lokacin da nasa ƙana nan kaya nakan fita babu hula a kaina domin ƙananan kaya nasa.

Eh gaskiya a lokaci zuwa lokaci nafi son fanka akan AC domin wasu lokutan in na zauna AC yakan sani mura amma fanka na kan iya kwana da shi a kaina sannan baya mura domin na kan daidaita gudun shi amma AC yana sani mura.

Inda nake cin abinci a gurin aiki, a duk lokacin da muka fita, kamar lokacin break yayi ko lokacin da za a je a yi sallah, in muka yi sallah, mukan tafi akwai wani gidan cin abinci, gidan cin abinci na Maman Eli, to mukan je gurin sai mu sayi abinci mu ci. A nan dai na fi son cin abinci a gurin aiki.

Nakan huta a gurin aiki da misalin karfe daya zuwa biyu. A wannan lokutan nakan ɗan huta a gurin aiki kafin in dawo in zo in ci gaba da aiki. Domin lokaci ne dama da aka ware mana namu je muyi sallah kuma mu ci abinci. To wannan lokaci shine lokacin hutu na a gurin aiki.

Gaskiya gurin aikin mu babban gurin aiki ne domin gurin aikin mu airport ne. Akwai ofis-ofis da yawa, akwai gurin da ake parkar jirage sannan akwai ma'aikata da hukumomi, hukuma kala daban daban. Akwai masu aikin custom, akwai aviation, akwai masu fire service, akwai hukuma kala daban daban.

Eh, ina, ina duba kalanda kullum domin a ko da yaushe, kowane wata, yanayi akwai abubuwan da nake sawa a cikin watan nake so in cimma. Kowane wata nakan bashi rana, so da kowane rana nakan tashi in kalli kalanda, so in yi makin rana wannan ranan ya wuce domin rana gaba in san sauran kwanaki nawa in cin ma wannan abu.

Muna sa inifom a gurin aiki sosai amma na wani lokaci idan aiki yayi sauƙi, bamu sa inifom, kamar lokacin da muke zaune a cikin ofis wannan bamu sa inifom, amma duk lokacin da zamu fita aiki irin a waje, ko jirgi zai tashi mukan sa inifom mu hau motocinmu, domin muje mu bada hatsaro.

Ina sanya bel lokaci zuwa lokaci domin duk lokacin da na saka wando irin ƙananan kaya, wando da ƙaramin riga nakan sanya bel amma lokacin da na saka babbar riga da hula wannan kuma baya buƙatar bel. Ina sanya bel amma ba sosai ba domin na fi sanya manyan kaya.

Kullum in garin Allah waye da safe nakan mike jiki domin ni mutum ne ma'abocin son atisaye. Domin bayan na gama miƙe jiki nama nakan dauki kaman kilomita biyar zuwa shida nakan ɗan tattaki in je in dawo domin in samu kuzari a jikina. Ina miƙe jiki kullum da safe.

Gaskiya miyan da na fi so a rayuwa ta guy, ina son miya, miyan alaiyahu da ya kuwa wanda aka data da gyada. Miya ganye kenan. Domin shi ganye yana kara jini sosai a jiki sannan yana kara lafiya sosai. Gaskiya miyan da na fi so a rayuwa ta shine miyan ganye.

Ina yin ƙiran bidiyo, wani lokaci in zan ƙira wanda nake so, kaman budurwa ta na kan so in ƙira ta ƙiran bidiyo. Domin muna kallon fuskan juna sannan mu kalli ko wa ya kalli ya ɗan uwanshi yake, ya kuma ɗan uwanshi ya zama kana cikin halin jin daɗi ko damuwa, sai mu kalli juna fuska da fuska.

Yan da nake tafiya zuwa wurare ya kasu kashi kashi ya danganci yanayin gurin da zanje. In zanje guri me nisa sosai nakan yi amfani da mota domin naje wannan gurin. Nan kuma in zan je gurin da nisan shi ba sosai bane amma bazan iya tafiyan kafa ba, nakan yi amfani da mashin. In zan je guri kusa kuma nakan je a kafa.

Kullum nakan yi wanka so biyu. Da safe idan na tashi daga bacci, kullum da safe ina tashi daga bacci nakan yi wanka, sai na fita na je na yi mu'amala ta na yau da kullum kamar ayyuka haka. Na je na yi aiki, na gaji, na dawo gida, da yamma nakan sake na yi wanka kafin na kwanta na yi bacci.

Yanda muke sa hannu gaskiya kaman zanen hatimi ne da ya yi tukunci ya ƙunshi kaman zaka zana S. To haka muke sa hannu a gurin aiki, zaka zana zanen S ne sai ka dawo, sai ka kashe shi, sannan sai ka bi da ɗayan gefen ka yi ɗigo nan ma gefen ka yi ɗigo. Shi ne halamun zanen sa hannun mu a gurin.

A ko wane saƙonni da za a tura, saƙonnin zai ƙunshi akwai sa hannu na a ciki. Domin ni kamar a wurin aikin kamar Communication Officer ne, to ni ne duk wani saƙo ya kan tafi ta hannuna ne. To kowane saƙo da zai tafi sai na saka hannu a ciki kafin saƙon ya ke tafiya.

Nakan wanke tufafi, wata rana nakan wanke su biyu a rana amma wanke tufafina, nafi yin shi so ɗaya a rana. Ya danganta da yanayin amfani da tufafin da na yi. Wani lokaci in na yi amfani da tufafi sosai na shiga rana ya yi zufa, so nakan sake wanke shi bayan na wanke shi da safe. Nakan wanke tufafi so biyu.

Na ina cin abincin dare da misalin karfe tara. Wani lokaci na kan ci karfe goma amma na fi cin abincin dare da misalin karfe tara. Ya danganta ga lokacin da na dawo daga gurin aiki ko kuma lokacin da aka gama abinci. In an gama abinci, na kan ci karfe tara.

Eh, ina rubuta kashe kuɗin aiki domin duk lokacin da na tashi a aiki, to duk abun da aka kashe a gurin aikin nakan rubuta saboda a samu record ɗin abun da muka kashe a gurin aiki. Gaskiya, ni ina rubuta duk abun da aka kashe na aiki saboda a samu tabbacin abin da ya fa--.

Gaskiya ne duk lokacin da muka dafa abinci, idan akwai mutane muka raba wa mutane wayanda suka zo mana ko baƙi ne ko kuma maƙwabta haka na waje wanda muke kusa da su, muka raba abinci tare da su da mutanen da suke zama a ƙofar gidanmu duka muna raba abincinmu tare.

Launin jakar mu ta kuɗi, ita ne launi mai launin ja. Jakar dan tana da launin ja a jikinta. Domin ita ne launi wanda na fi so a rayuwa ta, shi ya sa komai nawa launin shi yake zama ja. Duk wani abun da yake da amfani a guri na zaka samu launin shi ja ne.

Gaskiya ko da wane lokaci nakan je kasuwa amma sautari na fi zuwa kasuwa da misalin karfe takwas. Wani lokaci kuma nakan je kasuwa da misalin karfe sha ɗaya amma zuwa na kasuwa ya fi yawa da misalin karfe takwas domin karfe takwas shine lokacin fita na kasuwa.

Ina sabunta shirye-shiryen kwamfuta don ko a gaban fuskar wayana application, application ne da yawa. So in naga nagama amfani da application ɗin, nakan goge in sake ɗauko wani application wanda zan yi amfani da shi, sai in cire wancan, sai in saka sabon application wanda zan ci gaba da amfani da shi.

Launin tawadan da nake amfani da shi a ko da yaushe, shine tawada mai launi baƙi. Domin da shi nake rubutu. Duk wani abun da na rubuta da shi a kan farin fefa yakan fito da kyau sosai. Da launin tawada baƙi gaskiya shine launi wanda nake rubutu da shi.

Ina iya ɗaura ƙulli sosai da sosai domin duk abun da aka haɗa aka ce an ɗauko igiya, za a ɗaure da shi. Sautari da yawa za ka samu ne ake kira ɗaure ƙullin saboda ɗauri na yakan yi ɗauri mai kyau sosai. Gaskiya na iya daurin ƙulli sosai da sosai. Ina ɗaura ƙulli.

A duk lokacin da na iso ofis da farko, nakan duba takardun da na ajiye akan tebur ɗina. Lokacin da na tashi daga aiki sai in duba a ina na tsaya daga aiki, sannan in ɗaura daga inda na tsaya. Abun da nake fara duba wa ke nan rakot dina na jiya.

Gaskiya rana mafi kyau a mako a wuri na shine ranan litinin, saboda ranan litinin shine ranan da kowa yake fita aiki. Duk wanda ya gama hutun ƙarshen mako ko yan makaranta sun gama za su koma makaranta, wanda yake ma hutun shi zai koma bakin aiki ranan litinin.

Ina amfani da kwamfuta sosai sosai. Wani lokacin nakan amfani da ita wajen ajiye bayanan sirri. Sannan akwai waƙoƙi da nake amfani da su a cikin kwamfutana da bidiyos. Sannan kuma akwai takadduna waɗanda su ma suke cikina ajiye su a cikin akwatin sirrina na kwamfuta.

Abun da yake bani ƙwarin gwiwa a gurin aiki shine duk lokacin da na yi aiki, na gama idan ogana ya zo ya kalli wannan aikin yakan kira suna na ya ce gaskiya ka yi ƙoƙari sosai, aikinka ya yi kyau. To wannan abun yana bani ƙwarin gwiwa sosai, sai in ji ina samun ƙwarin gwiwa.

Ta yadda nake tabbatar da ingancin aiki shine a duk lokacin da na ga an yi rubutu na wani aiki da aka tabbatar da shi, na ga babu matsala a ciki, ba a saka jan bairo ba, an saka kwaret, an saka yayi daidai, to wannan aiki ingantacce ne.

A kullum nakan farka daga bacci da misalin ƙarfe biyar na asuba domin shine lokacin tashina daga bacci. Zan tashi daga bacci ƙarfe biyar na sassafe na asuba, sai tashin jiki nayi sallah, in dawo in ɗauki littafi nayi karatu kafin na shiga nayi wanka, in zo in ci abinci.

Gaskiya na fi, na fi son kofi. Dan a kullum in na ji jikina yana kasala haka, in na samu kofi na sha yakan warware min jiki. Amma shayi da aka haɗa shi da madara da wasu abubuwa haka ni ban cika son shi ba. Wani lokaci ƙarin madarar yakan dame ni, amma kofi yana inganta min lafiyata.

Na fi son ci abinci da miya mai zafi. Domin shi miya mai zafi ko da abincin bai da daɗi to wannan zafin na shinde sa ka ci abinci da yawa. Amma shi miya mai sanyi ko da abinci ya da daɗi saboda sanyin da miyan yayi sai ka ga baka wani ci abincin da yawa ba. Gaskiya na fi son miya mai zafi.

Gaskiya bana amfani da mataimakin murya domin duk abun da nake yi da murya ta nake amfani. Saboda murya na tana biya mun bukata a ko da yaushe, to bana bukatan wani mataimakin murya kome. Ni ma murya na ta isa ta biya bukata a kowane irin hidima nake na rayuwa.

Wani lokaci nakan lulluɓe da bargo kamar lokacin da ake sanyi haka, lokacin hunturu sanyi ya sauɓo, gari yayi sanyi. In zan kwanta bacci saboda ka sanye da maini, sai in ɗauki bargo sai na lulluɓe. Amma lokacin zafi bana amfani da bargo, nakan kwanta ne haka. Ƙasa yana kwaciya da bargo.

Na fi kuzari na, na fi kuzari da safe domin da safe na tashi daga bacci babu wani stress, damuwa ko wani wannan. Na tashi jikina lafiya ƙalau to nakan ma fita atisaye nayi gudu na kilomita kaman huɗu zuwa biyar amma da yamma naje aiki na gaji, gaba ƙidaya jikina ya mutu.

Kayan marmarin da na fi so gaskiya, na fi son a cikin kayan marmari, na fi son abarba. Domin abarba tana da zaƙi sannan tana da daɗi sosai ga ɗanɗano, mai inganta lafiya sannan tana ƙara kuzari, tana wanke dattin mara a ciki. Ita abarba takan magani da yawa.

Ina shuka tsire-tsire da yawa mu, eh, kamar su tsire-tsire irin kayan marmari a cikin gida. A gefen gidanmu akwai lambu wanda na shuka mangwaro a ciki. Akwai gwaiba, akwai 'ya'yan itatuwa daban-daban wanda idan na dawo daga aiki ko ranar hutu nakan je in zauna a wurin ina kallon shuke-shuke na.

Eh, gaskiya tufafin da na fi so a rayuwa na, ina son tufafi riga, babban riga da wando da hula domin shine tufafin da in na saka a jama'a sai su dinga mutunta ni, suna karrama ni. Gaskiya tufafin babban riga da hula da agogo da takalma shine tufafin da na fi so.

Muna da dangantaka sosai da kyakkyawan alaƙa da maƙwabtan mu. Domin kome ya faru da ɗaya kamar ya faru da ɗaya ne. Muna yawan shawartan juna sannan muna yawan raba abinci tsakanin mu. Duk wanda ya dafa abinci yakan kawo wa ɗan uwansa. Kai man ka dafa abinci mai daɗi kakan kai ma ɗan uwanka. Dudda mu muna temaka juna.

Gaskiya, gudu na fanka wanda na fi so shine lamba uku. Domin ita lamba uku kakan iya kunna ta ko a lokacin zafi ko a lokacin sanyi. Lokacin zafi in ka kunna za ta ba ka iska madaidaci sannan lokacin sanyi in ka kunna iskan bare dame ka ba har kaji sanyi ya dame ka.

Ina iya bada barkwanci sosai, kamar ina cikin abokai na sai na ga wani a cikinsu kamar ranshiya ɓaci, nakan iya wasan barkwanci yanzu sai in ce maka "kai!" dama ace wayan hannun kan nan ɗan wake ne man tasha ya ji aida zamu sha loma, sai kaga anyi dariya sosai da sosai.

Ina son kallon wata da daddare domin duk lokacin da na dawo gida na zauna a tsakiyar gida nakan dauko kujera in zauna ɗaga kai na sama ina kallon farin wata ina kallon yadda Allah ya yi ikon shi ga wata ga taurari suna zagayawa ga shinin farin wata yana zaga duniya da farin wata yakan sani nishaɗi sosai ina jin daɗin kallon shi.

Muna hura wuta sosai da itace, kamar lokacin da za a ce biki, irin jama'a sun yawa, za a yi abinci mai yawa to muna hura wuta da itace ko kuma lokacin hidima kamar sallah, na maza ana yin abinci da yawa sai mu siyo itace mu zo mu hura wuta da shi. Muna amfani da itace.

A duk lokacin da aka ban ayuka da yawa, ayukan kuma suna da muhimmanci to nakan seta agogona sai in sa alama a kai. Wanda in lokacin nan ya zo agogona za ta yi kara sai in tabbatar eh lokaci na wannan aiki ya zo. Saboda kar na shagala na manta da wannan aikin, ina sa alama sosai a lokacin ayuka.

Gaskiya abun da nake tunawa daga yaro shine lokacin da nake zuwa makaranta ta firamari. Shine abun da nake yawan tunawa da shi. Dan kuma kullum ina tuna abin yana bani dariya, yana sa ni nashaɗi sosai. Irin lokacin yanda muke wasa na yarinta da ƴan uwana mata da maza.

Eh gaskiya, idan ina tafiya wasu lokutan in na kalla yanda inuwa yake bina. Inuwa na yana bina sosai. In tsaya in ta kallon inuwa na, in ce wadannan sai in ce anyi. Ina so in yi tafiya na wuce inuwa na, sai kuma na gaggara wuce shi. Nakan tsaya haka kawai, sai in kalli inuwa na, sai in dinga mu mamakin shi. Haka halitta nake.

Gaskiya yanda nake kare kanmu daga sauro shine na farko muna tsaftace daki sannan ban ma barin ƙofofi da taga a buɗe. Sannan kuma mu kan sayi magani na sauro mu saka a cikin dakin in mun zo bacci ko mu kan shiga shingen sauro mu shiga mu je mu kwanta sauro baya tabamu sosai.

Ina son ɗakina yayi haske sosai domin na sanya, eh, glob na wuta a ɗakina guda biyu farare wanda su ke haska mun ɗakina. In kuma gari yai duhu nakan buɗe ƙofan ɗakina domin haske ya shigo da taga shima nakan buɗe domin haske ya shigo iska kuma ta shigo kuma nakan kunna ƙwaya yan wuta na gaba ki daya.

Gaskiya ina musabaha da mutane domin duk inda nazo wucewa na kalli mutane sai naje munyi wannan musabaha dasu mun gaggaisa dasu. Ko waya ban hannun shi nima na basu hannuna mun gaisa mun samu albarkan juna gabaki ɗaya. Mu duk inda naje na kalli mutane muna musabaha sosai da sosai da sosai ma.

Ina shan magani amma gaskiya ba kullum kullum ba. Domin ba kullum bane nake yin rashin lafiya kuma ba kullum bane nake jin babu dadi a jikina. Amma lokacin da na je aiki mun yawa na ji jikina ya mutu, nakan dauki magani in sha domin ya ƙara mun kuzari. To nakan sha magani sa'i zuwa sa'i amma babu ba kullum kullum ba.

Ina cire takalma a gida domin in dai zan yi tafiya a cikin gida, gidanmu ko'ina a tsaftace yake sosai. Ba amfanin kasa takalma domin kullum ana tsaftace cikin gidan. To a cikin gida nakan ajiye takalmana, gefe sai in yi tafiya na babu takalmi, amma in zan fita waje nakan ɗauki takalma in sa.

Ina share gida sau biyu a rana. Da safe in na tashi daga bacci abunda nake fara yi shine zan ɗauki tsintsiya in share cikin gida, in share ɗakina, in goggoje komai da komai sannan shirya in tafi gurin aiki. Da yamma in na dawo zan ƙara share cikin ɗakina, in share cikin gida kafin na kwanta nayi bacci.

Duk lokacin da na zo zan yi hamma, nakan ɗauki hannuna na rufe bakina domin shine al'ada da yanda ya kamata ya dace, domin kuma kare lafiyan kanka da kanka. In za ka yi hamma za ka ɗauki hannunka ka rufe bakinka saboda kar wani cuta da ta biyo iska ta shiga cikin bakinka. Gaskiya na rufe bakina zan yi hamma.

Ina da katin kasuwanci, domin a gurin da muke kasuwanci dukan mu muna yin kati na kungiya, na kasuwancin mu domin mu san kan mu mu yan kasuwa da muke wannan bangaren kowa iya da katin shi. Dan in baka da kati ma ba za ka shiga cikin kasuwa ka kasa kaya har ka sayar ba. Sai kana da kati kafin ka yi nan.

Yanda nake jira layi kamar na zo guri haka ko zan shiga banki ciran kuɗi. In ana layi nakan tambaya wanene na karshe. In an faɗa mun na karshe zan ce mar'ina bayansa sai ni man in tsaya. Layi yana tafiya a hankali muna motsawa ba ta da hankali babu hayaniya har lokacin da layina zai iso in shigan biya buƙatana.

Gaskiya ina rike lema lokacin da ake ruwan sama a damina. In zan fita waje saboda kar ruwa ya taɓa ni, nakan ɗauki lema in rufe domin in kare kaina daga dukan da ruwan sama zai mun. Saboda ruwan sama ya dake ka, zai haifar maka da mura da wasu cututtuka kanana. Nakan amfani da lema.

Ina koyan wata yare sosai har ma nakan biya kuɗi a koya mun wannan yaren. Domin akwai yaren da nake so shine yaren Turanci. To nakan biya, in je in samu malami in ce mai ina so in koyi Turanci sai ya na koya mun duk ƙarshen wata ina biyan shi. Ina koyan yaren Turanci sosai.

Gaskiya a wayana saboda application sun yi yawa. Ina kunna sanarwan application na duka wayoyina. Idan saƙo ya shigo sai na gani a saman wayana notification ya nuna mun alama na saƙo ya shigo cikin wayana, sai na hau sai na duba in ga wane application ne saƙo ya shigo. Ina kunna sanarwan saƙo.

Tabbas ina kwana a ciki domin bana iya kwana a waje sai a ciki. Dan gaskiya ina da tsoro sannan kuma ina kwana a ciki ne domin kare lafiyan kaina daga duk wani abu na cutarwa da zai same ni. Idan ina ciki hankali na a kwance zan kwana ba wani damuwa.

Gaskiya a gurin aiki, nakan rubuta rahoto sau uku a lokacin aiki. Idan na fito da safe, na yi aikin safe, nakan rubuta wannan rahoto na aikina na safe. Sannan idan rana tayi ƙarfe ɗaya, nakan rubuta rahoto in tura. Sannan in tashi daga aiki ƙarfe shida, nakan yi rahoto in tura.

Wayata tana cika ajiya saboda wayana tana da ƙwaƙwalwa sosai sannan kuma nakan ajiye abubuwana na sirri a cikin wayata, zan ba wanda yake amfani da wayana sai ni duk wani abu da ya shafe ni mai muhimmanci na sirri na, na ajiye shi ne a cikin wayana, suna ajiye a waya.

Gaskiya man da nake amfani da shi normal mai nake amfani da shi wanda baya ƙara hasken fata sannan baya sa fata tayi duhu. Normal Vaseline nake amfani da shi wanda zan shafa fatana tayi laushi tayi yalƙi ta dinga shainin amma ba mai wanda yake cutarwa ba. Man Vaseline normal nake amfani da shi.

A kullum da safe in na tashi daga bacci dama ni ma'abocin motsa jiki ne domin ni ɗan ƙwallo ne nakan, nakan buga ball. Amma da safe nakan ɗan yi gudu ne na mita biyar zuwa shida sai in je in dawo. Sannan kuma da yamma nakan saka kayan ƙwallo in fita filin in je ina motsa jiki, ina motsa jiki sosai.

Muna da fanka a rufin ɗakin mu. Domin ɗakin mu ɗaki ne wanda yake hada zafi. Dole sai an saka mai fanka. Domin muna amfani da fanka a cikin ɗaki. Domin lokacin zafi mukan kunna fankan ya rage ma ɗakin zafi, ya ba mu iska. Domin mu samu muyi bacci cikin kwanciyar hankali da nutsuwa.

Gaskiya ina son jin kiɗe kiɗe da yawa amma a kiɗan da nake fi son ji shine kiɗan gargajiya. Na fi son kiɗan gargajiya irin kiɗa na ƙauye, na al'ada haka ina son jin shi amma sauran kiɗa kiɗe ma na mawaƙan zamani shi ma ina son jin shi amma na fi son kiɗa na gargajiya na ƙauye.

Wayana, nakan ajiye hotunan wayana a gallery na wani application da na saka a cikin wayana na safe gallery. Nakan ajiye hotuna na a cikin wannan application din wanda ko da wayana ta shiga hannun wani, bai isa ya buɗe wannan application din ba saboda akwai lambobin sirri a cikin wannan gallery. To, an nake adana hotuna na.

Gaskiya murya ta matsakaicin murya ne, tana da ƙarfi sannan kuma amma bana son yawan yin magana da ƙarfi. Na fi son yawan magana da hankali. In ka ga na yi magana da ƙarfi shine lokacin da rai na ya ɓaci, zan daka wa mutum tsawa in mai magana da ƙarfi ko na kana aikata abu ba daidai ba sai muka tsawa.

A duk lokacin da na yi aiki, na gama aiki na, na tashi a aikin to na kan tattara rahoton bayanan wannan aikin da na yi, daga kayan aiki da na je na siyo a kasuwa zuwa mutanen da muka yi aiki da su don tattara, in rubuta rahotonsu. Idan mai kaya ya zo karɓa duk sai in ba shi bayanan aikin da muka yi duka.

Takalman da nake da su gaskiya takalmana sun kai guda biyar. Domin ina son a duk lokacin da zan fita in je wurin aiki daga ran Litinin in sa takalma, ran Talata in canza, Laraba in canza, Alhamis in canza, Juma'a in canza. Takalmomina guda biyar ne. Akwai wanda slippers, akwai sassau ciki, akwai kuma canvas.

Gaskiya ba na raba gurin da na ke a yanar gizo saboda ba ni da website na yanar gizo. Kawai nakan hau yanar gizo ne na yi browsing. To ni ba na raba gurin da na ke a yanar gizo, amma ina amfani da yanar gizo sosai da sosai don kullum sai na hau na yi amfani da yanar gizo.

Ina hawa keke sosai domin ita keke na kan yi amfani da ita saboda a motsa jiki in kuma zan je guri wanda bashi da nisa sakan dauki keke nayi amfani da ita in je wannan gurin. In na je kuma kasala haka jikina babu karfi nakan dauki keke in je in ɗan zaga cikin qnguwa domin in samu ƙarfin jiki.

Ina son kallon faduwar rana. Kullum nakan tsaya idan yamma ta yi nake ta kallon rana, inga yadda take faduwa, yadda take komawa, take disashewa, take dawowa ja. Abun yana bani abun al'ajabi, yana bani mamaki, sannan kuma abun yana bani sha'awan kallo. Haka in na kalla nakan ji daɗi sosai.

Ina biyan kuɗi ta waya. Domin biyan kuɗi ta waya ya fi mun sauƙi idan mutum ya mun aiki, nakan ce ya bani lambar asusun shi sai in tura mai kuɗin shi ta waya. Domin ta waya shine hanya mafi sauƙi na biyan kuɗi wanda ba ka da fargaba, ba ka da tsoro ko wani abu da zai same ka. Wannan hanya ne mafi sauƙi na biyan kuɗi gaskiya.

Gaskiya, a abinci na fi son inci shinkafa. Gaskiya ban cika son cin tuwo ba. Don gaskiya, na fi son inci a rana na kan so inci shinkafa kaman so biyu. In naci shinkafa so biyu sai da daddare inci tuwo so ɗaya. Amma da safe in na samu inci shinkafa da rana inci shinkafa, in ya so daddare sai inci tuwo.

Launin da idanuna suke shine idanuwa iya da launi fari sannan ciki yana da launi baƙi. Fari ne da baƙi domin. Idanuwa yana da haske sosai, gefe-gefen shi fari sannan ta tsakiya baƙi ga tsasan ciki kuma ya ɗan yi zanen zebura-zebura haka.

Ina sanya agogo a hannuna domin ni mutum ne ma'abocin duba lokaci, sannan kuma ni mutum ne ma'abocin ado. Ina amfani da agogo ta hanyar duba lokaci, sannan ina amfani da agogo ta hanyar yin ado. Domin agogo yana ƙara wa mutum ado sosai, sannan kuma agogo dai sa ƙarin ga amfani da lokaci sosai.

Gaskiya in zan ci abinci, na fi yawan cin abinci da cokali. Ban fiye son cin abinci da hannu ba, saboda cin abinci da cokali ya fi mun sauki wajen ci. Sannan kuma bana son kullum wai zan ci abinci da hannu, sai kaje ka wanke hannun ka. Wani lokacin an kawo ma abinci cikin gaggawa toh gara ka samu cokali ka ci dashi. Na fi son cin abinci da cokali.

Gaskiya ina iya, ina, ina iya rera waƙa sosai. Ina rera waƙa nan ko a makaranta. Muna rera waƙa haka na taken ƙasa. Sannan mun dawo gida muna wasanni muna rera waƙa. Ina rera waƙa sosai. Sannan ga waƙoƙi na gargajiya duka muna rera su. Gaskiya ina iya rera waƙa sosai da sosai da sosai.

Aljihuna babban aljihu ne, yana iya ɗaukar riga, so nakan iya sa riga cikin aljihuna in rike ta. Gaskiya duk kayan da nake ɗinka wa manya, ana mun ɗinki ne da babban aljihu. So ina iya rike riga a aljihuna sosai, nakan sa riga cikin aljihuna in rike.

Inda na fi son zama, na fi son in zauna a kan kujera sannan in ɗaura ƙafana ɗaya a kan ɗaya. Haka, ita ne zaman da na fi so a rayuwata. In na zauna haka nakan ji daɗi sosai, babu takura, babu wani matsala ba komai. Amma sauran zaman gaskiya ina yi ne kawai badan ina so. So na fi son in zauna a kujera in ɗaura ƙafana ɗaya kan ɗaya.

Gaskiya ina tafiya da ƙafa sosai domin ni mutum ne dama wanda ya saba a tsaye kullum. To na kan iya tafiya mai nisa. Zan yi ma tafiya kaman kilomita takwas tara zuwa goma da ƙafa kuma ban gaji ba domin na riga na saba da motsa jiki. Tafiyan ƙafa dama na yi, na saba da shi.

Gaskiya muna da madubi guda ɗaya ne a cikin gidanmu, domin ba mu ba masu ma'abota son duba madubi ba ne, inda mu maza ne in ba mun yi wanka ma mun zo fita ba muke duba madubi saboda mu gyara hulan da yake kan mu da tabarun da yake idonmu. Ba safai muke amfani da madubi. Madubinmu guda ɗaya ne a gida.

Abun da nake yi da safiya lokacin da na farka, na kan yi abubuwa ne kaman abu guda uku. Da farko in tashi da safiyar da na farka daga bacci, na kan je na yi wanka. Idan na fito daga wanka, na kan ɗauki tsintsiya share da ɗakin, gyara gurin da na kwanta sannan na kan ci abinci, sai in ɗauki littafi na yi karatu kafin na fita aiki.

Ina bin ƙa'idojin aiki sosai da sosai domin kafin ma a ɗauke ni aiki sai da na yi rantsuwa akan zan bi ƙa'idojin aiki. So ina bin ƙa'idojin aiki, duk abin da aka tsara mun na ƙa'ida na aiki na kam ie shi, da lokacin fitowa na, da lokacin da zan je in huta, da lokacin da zan tashi a gurin aiki. Ina ƙoƙari in bi waɗannan ƙa'idodin duka.

Kallon jakan da nake kai ita ne jaka wadda take da dogon hannu sannan launin ta ja ne gaskiya saboda ina son irin wannan kalan launi, shi ya sa jaka na ma yake zama mai launi na ja. Jan jaka dai shi ne nake kai dan baa amfani da wani jakan da ba launin shi ja ba.

Dan da nake neman izinin hutu da farko nakan rubuta wasiƙa ne sai in tura wa manaja na da shi kuma ogana na gurin aiki sai in tura musu da ina son inje inyi hutu ran kaza sannan zan dawo ran kaza in sun amince da saka mun hanu a kai sun amince kafin in tafi hutu.

Ina cin tafarnuwa sosai don gaskiya. Ko abinci zan dafa, nakan saka tafarnuwa a ciki. Domin tafarnuwa shi magani ne, magani ne sosai. Na sanyi, na kan ci tafarnuwa sosai da sosai. Duk abincin da zan ci akwai tafarnuwa a ciki. Wani lokaci na kan dauki tafarnuwa haka kawai in sa a bakina in tauna in sha ruwa a kai.

Gaskiya muna da dangantaka da shugaban gurin aikina domin ina bashi girmamawa sosai. Kullum in na fito daga wurin aiki, zan riga shi fito. In ya zo, zan je in karɓi jakan shi sannan zan gaishe shi. Sannan kuma duk inda ya aike ni zan je da sauri in dawo. Shi ma yana mutunta ni, ni ma ina mutunta shi. Muna da kyakkyawan dangantaka tsakani ni da shugaban aikina.

Gaskiya launin da bangoginmu suke shine suna da launin fari. Domin mun fi son abu mai launin fari duka bangoginmu dukansu fara farare ne. Domin farin abu shine muke son shi sosai da sosai. To, duk wani launi in ba da wannan farin ba gaskiya ba launin da muke so. Duka launin bangoginmu farare ne.

Gaskiya kujeru na suna da daɗin zama sosai saboda duka kujeru na an yi su da balance, yanda za ka zauna ka shaƙata ka wala sannan an saka musu dallop a ciki mai laushi wanda in ka zauna za ka ji laushi, sannan za ka sake ka zauna da kyau. Kaman ma a ce irin ka gaji ka zo ka zauna akan kujeru na gaskiya suna da daɗin zama sosai.

Abun da nake yi da yamma kafin na kwana, nakan yi abubuwa kaman guda biyu zuwa uku. Da farko dai nakan zauna in kalli labarai a gidan TV, sannan nakan ɗauki takarda ko jarida haka in rubuta duk abubuwan da na aikata a matsayin na tarihi na. Nakan ajiye su kafin na je na kwana.